Wane aikin gida kake yin kullum? Ina wanke inda muke wanka da kuma inda muke bayan gari. Aikin da nike yin kullum kenan. To wani lokaci kuma ah nakanyi shara, nakanyi shara.